Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Abinda nake yi da yamma kafin in kwana shi ne bayan nayi sallah, ina danna wayana kuma in yi kallo, kallo da ya shafa akwai shirye-shiryen da nake kallo yawanci da yamma. Shine abubuwan da nake yi da yamma kafin na kwana.

Kana fi son fensir ko alƙalami? Ni gaskiya nafi son fensir, domin fensir idan ka yi rubutu kaɗan, sama kuskure tu za ka iya bugewa sannan ka sake rubutawa. Shiyasa ni nafi son fensir.